Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da nake amfani da su a gida ina amfani ne da, ah, kayayyaki, wurin ɗauko fannin girki. Akwai, ah, risho ko murhu ko, ah, risho mai amfani da gas ko mai amfani da kalanzir. Akwai tukunya, akwai cokula, akwai kwano. Sannan in girki zan yi, ina amfani da ruwa da tukunya, da kuma kayan abinci kamar tarugu, tattasai, tumatir, albasa, maggi. Haka zalika kuma sai abincin da zan dafa. Idan tuwo ne akwai garin masara ko garin dawa. Idan kuma, ah, sai kuma shinkafan tuwo. Sannan akwai shinkafa, in shinkafa zan dafa. Akwai kuma taliya in shi zan dafa wadda zan haɗa da wannan kayan miyan in dafa su. Akwai irin su doya, akwai dankali. In kuma na soyawa ne, akwai manja ko man gyada wadda zan yi amfani da shi wurin, ah, wato soya dankali na hausa ko dankali na turawa ko doya. Ina amfani da su. Haka zalika in kuma zan yi fanke, zan yi amfani da fulawa wadda zan kwaɓa na yi fanke ko burodi. In zan yi wanka kuma ina amfani da tukunya in dafa ruwan zafi da zan yi wanka da shi. In kuma wanki ne, ah, zan yi amfani da garin omo. Detergent kenan. Zan yi amfani da shi wurin wanke kayana in sun yi datti. Sannan kuma, ah, akwai igiya wadda zan shanya da su. Wani zubin kuma nakan yi amfani da injin wanki inda da su nake wanke kayana, in haɗa da ruwa da garin omo nan ko garin sabulu wadda zan yi amfani da shi domin wanke kayana. A wurin aiki kuma ina amfani da kayan aiki irin su takarda da biro wadda dashi nake rubuta aikin da zan yi. Misali idan zan shirya wani shiri wadda za a naɗa, sannan a saki wa duniya. To akwai kuma, ah, wato rediyo da ke naɗan magana wadanda shi ne zan je in naɗo maganganu a waje a wurin inda zan yi wato zan tattauna da su. To in tattauna da su naɗan wani lokaci sai in zo da shi sannan, ah, in saurara, in ɗauki takarda da biro na in rubuta. Sannan, ah, in na gama rubuta shirin, sannan kuma in je, ah, wato ɗakin gabatar da shirye-shirye wadda ake ɗauka wato offline studio inda a nan ne zan gabatar da shirin sada-- saboda a naɗa. In aka naɗa a kwamfiyuta sannan sai a zo kuma a tace su. In aka tace su sannan sai a zo a saki a duniya domin a ji. Sannan kuma haka zaluka. Idan kuma zan yi shirin kai tsaye ne, zan rubuta tambayoyina da zan yi ma wadda zan, ah, muyi shirin tare da shi wato baƙon da na kawo ke nan inda zan dinga mai tambayoyi yana ba da amsa. Inda za mu shiga studiyo na kai tsaye ba wanda ake, ah, wato ɗauka ba ko ake naɗa. Ina mai tambayoyi yana, yana ba ni amsa. Ina rubuta wasu tambayoyin da nake son kuma a gaba zan tambaye shi. To, ah, waɗannan su ne kayan da nake amfani da su a gida da kuma kayan da nake amfani da su a wurin aiki idan ina aiki.

Wani irin miya a ka fi so? Gaskiya ni na fi son, wato miyan kuka. Saboda ina jin daɗin ta, kuma ko ba komai miyan kuka yana da amfani a jiki kamar yadda masana suka sanar. Na farko dai, miyan kuka, ah, yana da daɗi wadda za ka iya cin shi da abinci da yawa. Ah, ni ina iya cin shinkafa da miyan kuka, ina iya cin tuwon shinkafa da miyan kuka, ina iya cin kuma, wato tuwon masara da miyan kuka, tuwon gero da miyan kuka, tuwon dawa da miyan kuka. Sannan kuma ina iya shan miyan kuka haka ba tare da wani abinci ba. Sannan, duk sanda kuma, misali na ji yunwa ko da babu wani abinci to zan sha miyan kuka lafiya lau. Ah, miyan kuka dai miya ne wadda ake yin shi da, garin kuka, inda ake kawo kayan miya wato su tarugu da tattasai, magi, albasa da ɗan gishiri kaɗan da mai. Inda ake haɗa su da a tafasa ruwa a zuba, a dafa shi. Idan ya dahu sannan, ah, wato a zo ana ci ko ana sha. Tunda ma miya shan shi ake yi. Wala alla da tuwo ne ko kuma, da shinkafa ne ko da tuwon shinkafa ne. Ni miyan kuka ma harda doya in aka dafa ina iya amfani da shi in sha. Haka zaluka kuma, miyan kuka ko da, alale ne aka zuba mun ina iya sha. Kamar yadda na faɗa a farko, fa'idar miyan kuka yana da matuƙar amfani ni a wurina. Na farko kuma, miyan kuka yana amfani ta wurin lafiyar jikina. Musamman idan kana da cuta irin na basir ana son mutum yana shan miyan kuka. Wasu masanan ma su ka ce miyan kuka shan shi yana da kyau yana wanke ƙwaƙwalwa. So don haka nake son, ah, miyan kuka. Miyan kuka shine miyan da na fi so. Miyan kuka shine miyan da na fi sha. Miyan kuka shine miyan da ni yake da inganci a wurina. Miyan kuka shine miyan da in na gani nake zama cikin farin ciki. Saboda miya ne wadda na ke so sosai, miya ne wadda na ke shan shi sosai, miya ne wadda kuma na ke jin daɗin shi a duk wani cikin miya da ake yi. Don haka na fi son miyan kuka akan ko wani miya da ake sha.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai saboda akwai, duk wani banki da kake amfani da shi yanzu, kusan zan ce ta waya ma an fi biyan kuɗi ta waya. Ina amfani da duka bankuna na domin biyan duk wani kuɗi da zan yi amfani da shi, inda ina tura kuɗi a duk wani abu da zan saya. In naje sayan abu na ma fi amfani da, biyan kuɗi ta waya. In zan saya a bani namba na banki in tura kuɗi ta kuma, waya ta wato ta, manhajar waya ta banki. Sannan, baya ga abun da zan saya, amma zan biya wani kuɗi ne na wani aiki ta waya nake biyan kuɗin. In kuma, zan biya kuɗi ne na ko gidan haya da nake ciki ta banki nake biya. In ma zan biya kuɗi ne zan je in sayi kayan abinci, ta waya nake biya. In ma zan biya kuɗin sayan kaya ne na sawa ta waya nake biya. In zan sayi, wato kaya ta harka, ta yanar gizo, to ta waya nake ganin kayan kuma ta waya nake biyan kuɗin kayan. In ma zan sayi, ah, wato duk kantar abu dai yanzu gaskiya na fi amfani da waya ta wurin biya. Ban cika riƙe kuɗi a hannu ba in yi amfani da shi. Haka zalika ko kuɗin makaranta ne ina biya ta waya ne, kuɗin makarantar yara ko kuɗin makaranta na. Ah, haka kuma idan kuɗin asibiti ne ina biya ta waya. Idan zan sayi magani ina biya ta waya. Idan na je wurin cin abinci ina biyan kuɗi ta waya ne. Idan na je, ah, wurin sayan kayan sha ina biya ta waya ne. Idan na je sayan koda nama ne shi ma ina biyan kuɗin ta waya ne. In naje sayan, wato kayan miya ina biyan kuɗin ta waya ne. In naje sayan kayan shayi da zan sha ina biya ta kuɗin ta waya ne. Haka kuma idan na shiga akwai, ah, motoci wadda ake hawa yanzu wadda suke amfani da manhaja na zamani misali kaman irin su Uber da Bolt, to su ma duka ta waya nake biyan su, kuɗin su. Kuma sannan idan zan biya haraji yanzu kuɗin ina biyan ta, ta waya ne. Ni ma kuma duk wani kuɗi da, da dama da za'a biya ni a kasari kuɗin yakan taho ta waya ne. Daga waya ne za'a shiga manhajar na wannan banki sannan a tura da kuɗi. Ba kamar da ba da za ka sai ka je ka yi wahala a banki. Yanzu duk wani kuɗi da zan biya ko zan yi amfani da shi ko zan bayar ko za'a ba ni ta waya ne nake biyan wannan kuɗi. Ta waya ne ake biya na wannan kuɗi. Don haka ina amfani da biyan kuɗi ta waya sosai.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Sosai kuwa. Ina buɗe taga a ɗaki saboda in samu iska, ingantacciyar iska. Iska wacce, mai lafiya, mai tsafta. Ina buɗe taga a kowane lokaci. Kusan ma zan ce ni ban cika kulle, taga na ɗakina ba. Ina barin taga a ɗaki a buɗe saboda in samu iska mai kyau ya shigo, mara kyau kuma ya fita. Saboda taga yana da amfani sosai saboda tanan ne kake samun iska mai inganci. Tanan ne kuma, wato iska mara inganci yake bi ya fita. Kuma, ko ina wurin aiki wato a ofis ina buɗe taga, ina amfani da taga saboda na samu ingantaccen iska. A duk inda nake, nakan so in ga an buɗe ba ma taga kaɗai ba, har kofa ba saboda zaka samu iska ingantacce wadda zai shigo ta ciki. Kuma taga ina amfani, amfanin shi idan na buɗe wani lokaci, duk wadda zai shigo gida ina hangen shi, ina ganin shi. Duk abin da zai wuce ta taga na ɗaki nake gani. To, sai sa buɗe taga yake da matuƙar amfani a wurina saboda ina amfani da shi a kowane lokaci. Bana wasa da barin taga a buɗe. Ina buɗe shi in ɗaga labulen saboda in samu ingantaccen iska. Don haka, a, ina buɗe taga na ɗaki a kowane lokaci kuma ina son buɗe taga, a, na ɗakina a kowane lokaci saboda yana da matuƙar amfani a wurina. Domin, ina samun ingantacciyar iska da zai ƙara min lafiya a jikina. A, ina samun iskar da zan ji daɗin zama, a, tare da, a, wato buɗe taga da nake. Ina son buɗe taga a ɗaki sosai.

Kana raba abincinku da mutane? Eh sosai. Ina raba abinci na da mutane. Domin ni a inda nake saboda wuri ne har yanzu zamu ce ƙauye ƙauye birni birni. Aaa, na farko dai nakan bai mutane abinci. Aaa, inda nakanyi abinci a raba wa mutane kyauta. Saboda duk wadda ya bayar Allah zai bashi. Kuma muna da inda muke zama inda akan fito da abinci a zo a zauna a ci sosai. Sannan kuma mutane da suke zuwa gida ina basu abinci ina raba masu abinci. Mutanen ina raba masu abinci saboda duk baƙonka idan yazo dole zaka bashi abinci. Kuma sannan akwai almajirai wanda nakan raba masu abinci. Su ma mutane ne wadda sukan zo neman abinci akan basu abinci. Akwai masu aiki wadda suke zama da kai wadda su ma zaka raba musu abinci. Ko ɗanye ko wanda aka dafa. Domin ka taimake su kuma kaima ka taimaki kanka domin duk wadda ya bada abinci Allah zai bashi. Sannan kuma akwai ƴan uwa da suke zuwa wanda su ma in sun zo ana raba masu abinci. Haka zalika idan biki yazo ana raba abinci ga mutane. Nakan sa a raba abinci wani lokacin ma ni da kaina nake rabawa. In babba wa mutane abinci saboda a ba yadda za'a yi mutum yazo kana da abinci baka bashi ba. Ina raba abinci sosai. Haka kuma nakan ɗauka wani lokaci abincin ma nakan kai gidan gyara hali inda ake bawa mutane sadaka domin su ci suji daɗi suyi maka addu'a kuma ka faranta musu rai. Ka ga duk dadda ka faranta ma rai kaima Allah zai faranta maka rai. Don haka ina raba abinci ga mutane sosai. Kusan zan ce a kullum ma sai na raba abinci da mutane. Ina basu abinci sosai.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati sosai a cikin abinci. Ahh, nakan ci salati a cikin shinkafa ahh, ko da miya ne shinkafan ana saka min salati a ciki ko kuma idan dafaduka ne ana saka min salati a ciki. Kuma ana min kwaɗon salat ina ci kamar ahh wato a saka kabeji da salat da latas da, da kuli a kwaɗa ko kuma lansir da kuma kabeji a kwaɗa ko kuma latas da karas da kabeji da lansir a haɗa su da ƙuli ƙuli a kwaɗa su. Ina cin su sosai a dan sa musu ɗasa ɗan mai. Haka zalika kuma ahh, akan saka salat a cikin ahh wato kayan kamar biredi wadda ake kira irinsu shawarma ko kuma irinsu boga inda a tsakiyansu ana saka mana salati muna ci. Sannan kuma akan haɗa shi kamar yadda na faɗa kamar rama a kwaɗa shi shi ma salat ne. To ina cin salati sosai musamman ahh, da rana ko da yamma bayan na gama cin abinci ina cin shi saboda ba don kome ba salati yana da amfani a cikin jiki sosai inda abubuwa ne wadda suke ahh, gyara jiki suke inganta jiki suke sa nagartar jiki kuma suke taimakon hanyoyin jini da ita kanta ƙwalwa domin suyi amfani yadda ya kamata. To sai sa nake cin salati sosai. A duk abin da zan ci ma ni sai na haɗa da salat. In kuma wanda bazan haɗa da salat ba ne to ina sa a yi min shi daban a kwaɗa mun shi salatin daban in ci in ya so domin na samu lafiya nagartacce a jikina. Ina cin salati sosai.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan Satumba, sha huɗu ga watan Satumba aka haife ni. To duk shekara idan ta zagayo watan Satumba sha huɗu ga wata, shine watan da nake,, murnar zagayowar haihuwa ta. Watan Satumba a shekara a cikin watanni na miladiyya, watan Satumba shine wata na tara. To a wata na tara aka haife ni a ranar sha huɗu ga watar, wanda ya kama ranar Laraba a kuma wannan, uh, wato a cikin wannan watan. So duk ranar Laraba da ta zagayo sha huɗu ga watan Satumba, ita ce rana da nake tuna wata haihuwa ta. Don haka an haife ni a ranar sha huɗu ga watan Satumba, wato wata na tara a kowace kalanda ta miladiyya.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum. Ina duba kalanda a jikin kalanda wacce aka buga saboda sanin kwanan wata. Kuma ina amfani da kalandar wadda aka buga ta da takarda domin a shirya wani abu da nake son yi. Haka zalika kuma kullum sai na duba kalanda ta wayata inda wani zubun tanan ma nake tsattsara abubuwan da zan yi. Akwai inda zan je ko kuma akwai wani alkawari da nayi inda ina amfani da kalanda shi yasa nake duba. Kuma nakan duba kalanda saboda a wurin aiki ina amfani da kwanan wata to kullum nakan duba ko da na sani nakan duba saboda gudun kuskure. A kowane lokaci ina duba kalanda kuma ina amfani da kalanda sosai saboda tsara aikace aikace ko abubuwan da zan yi, ah, na rayuwa. Saboda kalanda yana da matuƙar amfani saboda kana sanin kwanan wata, da kwanan wata kuma zaka yi amfani ka tsara duk wani abu. Saboda idan ba ka amfani da irin wannan tsari to sai ka ga cewa ana tafiya ana barinka. A wani lokaci ma kaga kwanakin ba ka sanin, ya, na kwanan wata. Kalandar kuma ina amfani da kalanda guda biyu. Akwai kalanda na musulunci wadda ina amfani da shi a kowane lokaci. Haka kuma kalanda ta miladiya itama ina amfani da shi saboda a wurin aikina zan faɗi kalandar-- zan faɗi kwanan wata na kalandar miladiya kuma zan faɗi kwanan wata na kalanda na musulunci wanda duka ina amfani da su domin, ah, lissafin kwanaki na kowane wata. Kuma nakan duba kalanda musamman na miladiya da na musulunci domin na bambance kwanaki tsakanin wannan wata da kuma wannan wata. Sannan kuma nakan yi amfani da kalanda domin gano cewa kwana nawa ya rage zan yi wani abu. Misali yanzu da ake lissafin azumi, da kalanda za ka yi amfani na miladiya da kuma na hijira na musulunci wadda shi ma za ka duba ka gane bambancinsu da kwanakinsu. A kowane lokaci ina amfani da kalanda kuma a kowane lokaci ina duba kalanda kusan kullum.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare daga ƙarfe sha biyu abin da yai sama. Wani lokacin kuma na kan ci takwas tara goma amma gaskiya na fi cin abincin dare daga sha biyu abin da yai sama. Saboda ni ba mai dawowa gida da wuri ba ne. Sai in na dawo gida, na zauna sannan nake cin abinci. Yanzu haka abincin zan ci. Na ga wannan tambaya na ce to ya dace da abin da zanyi yanzu, bari ba da amsan shi. Ina cin abincin dare daga ƙarfe sha biyu, ƙarfe sha biyu da wani abu da minti goma da minti ashirin zuwa ƙarfe ɗaya. Shine nafi cin abincin dare kuma nake ci a kowaneh lokaci. Ban samu cin abincin dare wani lokacin daga bakwai takwas tara goma saboda ni nah saba sai na dawo gida zan ci abinci. Ba na cin abinci a waje. To don haka nake bari sai in na dawo. To in na dawo kuma daddare sannan sai inci.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai. Ah, kamar lemo akan matse mun shi, shi kaɗai ko a haɗa shi da wani, ah, 'ya'yan iccen. Misali abarba, kankana, gwanda, fia, mangwaro duka ina-- ana tace mun su. Wani zubin kankana kaɗai a haɗa shi da madara. Wani zubin 'ya'yan itacen, ah, guava a markaɗa shi. Wani zubin 'ya'yan itacen, ah, gwanda a markaɗa shi in sha ruwan. Wani zubin kuma har rake ma, akan matse ruwan in sha. Sannan lemu daban daban shi ma akan matse mun ruwan 'ya'yan itacen in sha. Akwai tufa shi ma akan matse mun ruwan 'ya'yan in sha. Sannan akwai kuma, ah, fia kamar dai na ce akan matse mun 'ya'yan ruwan iccen in sha. Sannan kuma akwai, ah, wato abarba da akan matse shi a haɗa shi abunda ake ce fruit salad shi ma na sha. Sannan akan matse mun, ah, ruwan 'ya'yan, ah, kaɗanya, ah, da dai sauransu. Duk wan 'ya'yan icce-- 'ya'yan itace ina son ruwan sosai kuma ina shan ruwan sosai saboda suna da amfani a jiki. Duk wan 'ya'yan ice yana da amfani a jiki wanda zai taimakawa jikinka matuƙa sosai. Don haka ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai.

Kana amfani da sauron net? Eh, ina amfani da sauron net. Ba don kome ba sai saboda lafiya na. Saboda in baka yi amfani da shi ba, zaka samu matsala na cizon sauro, wadda sauro zai shiga ya dinga cizon ka ko zai zo ya dinga cizon ka. To, don haka nake amfani da net ɗin sauro saboda kare lafiya na. Duka da ni da iyalina muna amfani da sauron net saboda, ah, kare lafiyar mu. Saboda shi kan shi, ah, sauron net ɗin, saboda akwai magani a jikin shi wadda yakan sa sauro ba za su shigo su zo su cije ka ba, su illata ka, su zuba maka cuta ko guba a jikin ka wadda a hankali zai kai ga ka samu matsala ta cutar malaria. Siya sa nake amfani da sauron net domin kare lafiya na, da ni da iyalina duka muna amfani da sauron net.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, ina ba da shawara a aiki sosai saboda kowa akan aikinsa yana neman shawara. Nima ina neman shawara a aiki. To don haka idan ka ga wani abu wadda bai daidai ba zaka ba da shawara akan aiki. Hala aikinka neh ma, ga wani abin zaka nemi shawara ka bayar ko kuma ka yi ma a ba ka shawara. Don haka saboda inganta aiki ya sa muke ba da shawara a aiki ta inda muka ga ba daidai ba sai mu ba da shawara a gyara. Amma anyi daidai zaka ba da shawara a aiki domin mutum ya inganta aikin da yake yi, ya ƙara ƙa'imi a aikin da yake yi domin aikinsa ya ci gaba. Sannan kuma in ma ba daidai ba ne sai ka ba da shawara a aiki domin aikin ya zama na cewa an inganta shi, an gyara shi domin a samu abin da ake so. Wani lokacin ma kafin ayi aikin shine zaka ba da shawara. Misali, idan mutum zai yi gabatar da shiri ya kawo mun nakan duba domin na bayi shawara to sai in duba in gani rubutun ya yi daidai, yadda zai gabatar da aikin ma ya yi daidai. Sannan kuma wani shawara ya kamata in bashi sai in bashi shawarwari akan aikinsa domin ya gyara nashi aikin. Nima kuma ta nan ma zan iya ƙaruwa daga shawarar da na bashi nima gobe idan matsala ta zo mun zan yi amfani da wannan shawara a aikina domin na gyara aikina. Don haka ina ba da shawara a aiki sosai da sosai.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, na iya amfani da kwamfuta sosai. Ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta, ah, na farko wurin rubuce-rubuce ko ƙididdiga a rubuce-rubuce. Sannan ina amfani da kwamfuta ta wurin zane. Hala zan zana wasu abubuwa ne, ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta ta wurin tace magana. Na iya amfani da kwamfuta in tace magana ko kuma idan hoto ne ma na ɗauko ina so in gyara shi, zan yi amfani da kwamfuta domin na gyara hoton yadda nake so. Haka zalika idan murya ce na ɗauko ina so in cire iska ko in sa mata wani, ah, ɗan sinadari da zai ƙara ma sautin daɗi ko kauri ko siriri, ina amfani da kwamfuta domin yin wannan. Sannan ina amfani da kwamfuta wurin hawar yanar gizo. Shi ma domin na yi bincike-bincike a yanar gizo ko kuma an karance-karance. Misali zan karanta, ah, wato script na fim da aka rubuta, labarin fim, zan yi amfani da kwamfuta ko kuma, ah, zan karanta jarida, in ta kwamfuta nake karantawa. Haka zalika ma nakan yi kallon fim ta kwamfuta. To a don haka na iya kwamfuta, ina amfani da shi sosai ta wurin yin abubuwa da dama da kwamfuta. Wani lokacin ma har cinikayya ina yi amfani da kwamfuta ne saboda na iya amfani da kwamfuta sosai. Ina amfani da kwamfutana wurin yin siyayya ko cin kaiya ko kuma yin wasu abubuwa da suka shafi harkoki na zamani wadda yanzu duka sun koma kwamfuta. A don haka nema na koyi kwamfuta, na iya amfani da kwamfuta domin, ah, taimaka ma kaina da kuma abubuwan da nake yi da ayyukan da nake da al'amura nah. A don haka, ah, na iya amfani da kwamfuta sosai.

Kana lulluɓe da bargo? Ina lulluɓa da bargo musamman a lokacin sanyi. Ina lulluɓa da bargo kuma ba lokacin sanyi ba. Nakan lulluɓe jikina in zan kwanta saboda in kare kaina daga cizon sauro ko kuma in kare kaina daga sanyi wanda zai iya shiga cikin bargo ko ƙashi na jikina sai sa nake amfani da bargo. Amma da zafi bana lulluɓa da bargo, ban lulluɓe kaina da bargo, bana lulluɓi da bargo. Indai zafi ya zo, dai in yi lulluɓi da zani. Sannan kuma, ah nakan lulluɓe kaina daga sama har ƙasa da bargo sai dai in ɗan bar ɗan hancina kaɗan. Don haka ina lulluɓi da bargo.

Yaya teburinku a wurin aiki yake? A wurin aiki muna da tebur da yawa saboda muna ɗakin ma'aikata inda ake cewa staff room. Teburinmu a wurin aiki sun kai kusan guda goma sha biyar wanda teburin a tsakiya suke ah cikin ah wato ofishin namu. Ah inda kowane tebur an zagaye shi kuma da kujeru na zama saboda ma'aikata da baƙi da suke shigowa. Sanda ofis ɗin, ofis ne da ya haɗa-haɗda ƴan kasuwa da masu kula da al'amuran da ake gabatarwa na wurin aiki, admin, to duka a nan muke zama gaba ɗaya. So tebura ne suna da yawa wanda duka kowannensu aka zagaye su tare da kujeru na zama. Muna ah amfani da su, mu zauna mu kuma ah kujera sannan a tebur kuma mutum yayi rubuce-rubucen da zai yi ko ma dai ya zauna ya jingina da tebur.

A kusan kullum ina karɓan kira a aiki. Dan bazan iya kirga ko sau nawa nake karɓan kira a aiki ba. Ana kirana sosai, tana iya yiwuwa na fita kenan za a kira ni akan wani aiki zanje nayi aikin. Tana yiwuwa kuma bana cikin ofis ina cikin wani wuri za a kira ni, eh, inje nayi aikin. Sannan kuma za a kira ni za a tura ni inje in ɗauko wani aikin ko kuma in na tafi ɗauko aikin ace a kira ni ace in dawo. Sannan duk wani aiki da ake so nayi ana kirana a waya ne a sa ni ace nayi. Wani zubin kuma za a kira ni ta waya ne ace inje sai in naje a faɗa mun aikin da zanyi. Don haka ina, ana kirana da dama aƙalla bari muce sau goma a rana akan kira ni a wurin aiki domin a bani aikin da zanyi. So ina karɓar, ah kira ah wa, waya a aikin da nake yi aƙalla sau goma.

Sa'o'i nawa kake kallon wayarka? Kai, ai sa'o'i suna da yawa. Aƙalla nakan kalli wayana a kowane rana, aƙalla na sa'a kaman, ah, ashirin ko sha takwas. Tunda in ba bacci ba ni, a kowane lokaci ina kallon wayata. Saboda in bana hira ta shafukan sada zumunta ko shiga in yi karance-karance, to, ah, ina kallon fina-finai ta wayata ko kuma ina yin wasu abubuwan ta wayata wadda, ah, zai wuya ina zauna haka ba tare da danna waya ba. Kuma nakan buga gem a wayata sosai. Bayan buga gem, nakan saurari waƙoƙi ko karatu ta wayata. To ba, eh, sa'o'in gaskiya suna da yawa. Awa ashirin zuwa awa talatin nake, ah, kallon wayata a kowane rana.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Sosai ina amfani da ajiya a yanar gizo. Nakan ajiye abubuwa ah wato ma'ajina na email inda nakan ajiye hotuna, rubuce-rubuce ko wasu aikace-aikace da nayi ko wasu abubuwa da suke da muhimmanci a wurina inda nakan turasu Chan na ajiye. Saboda tananne na san cewa ko mun daren daɗewa zan same su ba za su samu matsala ba. Wani lokacin kuma akwai shafukan da nake ah, ajiye abubuwa ma a cikinsu domin amfanin kai na. In naga sun yi mun zan ajiye su a shafukan yanar gizo. To ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai. Nakan ajiye abubuwa da dama a yanar gizo.